Kana jin soron kwari? Eh, ina jin soron ƙwari. Ina jin soron ƙwari saboda yana da kyau. Mutum ya dinga soron kwari. Yana da kyau ana soron kwari. Amma dai ba na tsoron maciji.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan Yoruba saboda na san babana Yoruba ne, mama na Hausa ne gashi. Ina son koya yanda ake yin Yoruba sosai. Ma zan san Yoruba sosai yanda ake magana.

Kana, ka-kana da sa hannu a sakoninku? E, ina sa hannu a sakoninmu. Sakonin yana da kyau. A hannu ake sa sakon. Amma yana da kyau.